A a kai gaskiya, wato ainifun ni ba na cin tafarnuwa sabida, ah, cin tafarnuwa yana, duk da yake cewa yana da amfani a lafiyar jiki musamman bangaren sanyi. Amma a gaskiya ni ba na son cin shi sabida, ah, duk lokacin da mutum ya ci tafarnuwa so yana damun na kusa da shi musamman a lokacin da ya je, ya je sallah. Shi yasa mafi yawan lokuta malamai suna mana bayanin cewa duk wanda ya ci tafarnuwa ba wukata ya je ya kasance a sahun gaba ko kuma a cikin sahuma ko wane iri. Sabida duk lokacin da ya yi numfashi ko ya buɗe bakinsa na kusa da shi zai iya jin warin wannan tafarnuwa. Wala Allah na kusa da shi baya son wannan warin ko kuma zai iya sashi yunƙurin amai ko kuma dai wani abu makamancin haka. To wato a gaskiya ba na son tafarnuwa ni.

Eh, tabbas hakika ƙwarai da gaske. Ah nakan iya ɗinka tufafi sosai ma sabida ni na yi zama shagon ɗinki, me ma'ana dai gaskiya ni tailor ne domin duk kayan da nake sakawa ni nake ɗinka wa kaina. Haka za lika mutane da dama sukan kawo min ɗinki su biya ni domin na ɗinka musu. To hakikanin gaskiya na iya ɗinki daidai gwargwadon iko sabida na ɗauke shi sana'a. A lokacin da ma ina karatun jami'a, gaskiya ɗinki, sana'ar ɗinki ta taka rawar gani sosai a cikin singulla na karatuna. Sabida haka ba abin zan iya cewa game da sana'ar ɗinki gaskiya sai godiya da sambarka.

Aaa, wato a gaskiya inda nake cin abinci a gurin aiki, aaa, guri biyu ne. Na farko, ehm, nakan ci abinci, aaaa, wurin da nake aiki, bi ma'ana a ofishin da nake aiki. Idan wato ainafin abokanan aikina ba su wato ainafin fito ba. Wani lokacin kuma idan sauran abokanan aikina sun fito, so gaskiya mu kan haɗu a guri ɗaya, sabida mu ci abinci a tare kusan ko da yaushe tare muke cin abinci da ma. Sannan kuma idan ba sannan ne nakan tsaya wato ainafin a gurin aikina sai na ci abinci ni kaɗai. Amma mafi yawa gaskiya ba na iya cin abinci ni kaɗai sabida na riga da na saba cin abinci tare da abokan aikina. Sabida a lokacin da muke cin abinci tare nakan samu nishaɗi da farin ciki a cikin zuciyata sabida muna samun shaƙuwa da tausayin juna a lokacin da muke tsaka da wannan cin abinci, haka zaluka bayan mun gama.

Ah wato a gaskiya nakan jagoranci al'umma ne, ah duba da yanayinsu da kuma ni kaina. Sannan ban cika yanke hukunci ba kai tsaye a karan kankaina. Hatta sai na sami ah wasu daga cikinsu ko in ce an haɗa mana wani zama na musamman, ah domin tattaunawa game da wata matsala da ta taso ko kuma wani abun da za a yi a tsakani. To shi yasa mafi yawan lokuta jama'a sukan so na ci gaba da jagorantar su ah cikin wani singulla ko in ce haraka. Sabida ban cika yin abu kai tsaye a karan kaina ba. Dole sai na nemi shawara tunda hakki ne na jama'a ba wai ni kaɗai ba. Shi yasa nakan yi kokari domin naga na ba kowa nashi hakki a matsayina na mai jagorantar lamari.

Ah sosai da sosai. Ai wato bin ƙa'idojin aiki yadda ya kamata yana ɗaya daga cikin halin da ya sa na tsinci kaina a daidai wannan lokaci na ci gaba. Sabida akwai wa'inda muka fara aiki da su tun daga farko. Ah yanzu ba ma tare rashin son bin ƙa'ida a wajen aiki. Na Obasabi in ji ah masu fijin sun ce Obasabe. Mutum ya fiiya a zarbaɓɓi ko ya yi abun da ba a sashi ba. Wanda daga bisani idan matsala ta abku akan zo ayi bincike sai a gane cewa ka zane faru sabida ga inda aka ce ka tsaya ba ka tsaya ba, ga abun da aka ce ka yi kuma ba ka yi ba. To mafi yawan lokuta gaskiya nakan iya kaƙa ƙoƙari na domin na ga cewa na magance irin wannan matsaloli da ake samu. Idan an ce ka tsaya wajen a nakan yi ƙoƙari na tsaya ko da na ɗan gabta ba sosai ba. Nakan iya kaƙa ƙoƙari na domin cewa na ga kome ya tafi saiti cikin wato anufin kima da kuma samun nasara a ko da yaushe.

Wato a haƙiƙanin gaskiya wannan tambaya ta mun daɗi sosai. Ah, ita waƙa ba ma cikin zuciya ba, na kan yi ta ma har ta fito a bakina sabida mafi yawan lokuta idan ina cikin aiki, aiki ya ɗau zafi ko kuma aikin ya min daɗi, na kan fara rero waƙa a cikin zuciya daga bisani kawai sai dai na ji ta fito baki na ba tare da na yi aune ba. Wasu lokutan waƙan waƙoƙin soyayya na kan fi rera su ah, a cikin wato ainafin zuciyata. Ah, a lokacin da nake gudanar da wani aiki mai daɗi ko kuma aikin da ya sa na ɗau zafi, har na kan fara waƙoƙin soyayya. Rayuwa ta da ke, ta fi daɗi idan da ke. Masoyiya ta ki zo garan, rashinki zai sa na haukace. Wayyo ni wayyo ni masoyiya, wayyo ni wayyo ni habibiya.

Ah, Maganar share ɗaki a gaskiya, ah, lamari ne mai kyau sosai wanda ya kamata a ce kowane ɗan adam ba mani ba, ya kamata a ce yana yawan share ɗakinsa a ƙalla sau uku ko sau biyu a rana. Ya danganta da yanayin, ah, kasancewarka sarari. Idan kai mutum ne mai yawan aiki ko zuwa wajen aiki, to akwai bukatar ka share ɗakin ka sau biyu a rana, da safe kafin ka fita, da yamma bayan ka dawo. Idan kuma ba ka zuwa ko ina, ya kamata ka share ɗakin ka sau uku a rana, safiya, rana kuma da kuma yamma. To haƙiƙanin gaskiya da yake ni ban cika zama a gida ba. Idan na fita da safe sai da yamma na kan dawo. So na kan yi, wato ainafin share ɗaki na ne sau biyu. Na yi da safe, na kuma yi da yamma bayan na dawo daga aiki. Wannan shi ne. Wato ainufin ita shara tana ɗaya daga cikin tsafta, tsafta kuma an ce cikon addini, in ji malamai haka suke faɗa mana.

Eh tabbas, haƙiƙa nakan cire takalma na a gida musamman a lokacin da na dawo daga aiki. Ah da yake cewa mu a gidan mu doka ne idan ka shigo daga gida, so akwai buƙatan kafin ka shiga ɗaki dole za ka cire takalman ka, ka ajiye a gefe sabida doka ce a gida wacce aka tanadar mana tun muna yara kuma haka muka taso muka gani kuma haka muka cigaba da bin ta sabida abu ne mai kyau ba ɗanƙaɗen ba. Sannan idan za ka shiga wata ainifin banɗaki shi ma akwai takalmi nashi.

Kai tabbas wasu lokutan a gaskiya na kan so abinci mai yaji sosai da sosai. Wasu lokutan kuma gaskiya bana bukata sabida yanayi lokutan da na fi san abinci mai yaji shine lokacin da ake yin zafi sabida duk lokacin da na ci abinci mai yaji na kan ji hanci na dauke yaji na ringa fitar da zufa sabida a wasu lokutan ma kiga ina tushawa sosai sabida kawai dai ina jin daɗi sosai ina cin abinci mai yaji musamman idan yajin yayi daɗi sosai da sosai.

Ah wato a gaskiya ina amfani da matashin kai guda biyu. Ɗaya wanda nake ɗaura kaina, ɗaya kuma nakan ɗaura ƙafafuna a lokacin da nake kwanciya ko kuma nake ƙoƙarin na kwanta. Saboda gaskiya idan nayi haka ina matuƙar jin daɗi sosai da sosai. Ina samun gamsuwa a jikina a yayin da nake yin bacci. Wasu lokutan ma idan har ban ga ɗaya matashin kan ba so nakan ji ba daɗi saboda na riga da na saba da bacci da guda biyu. So nakan tashi duddu ba sauran ɗakunan ko da ba na ba ma idan na gani zan ɗauko naje nayi bacci na tare da shi. Gaskiya kwanan da matashin kai guda biyu ina matuƙar jin daɗinsa ɗari bisa ɗari.

Eh tabbas, ina kunna, ah, tsaron batiri musamman, idan yadda na saita shi dai, nakan kunna shi ne idan batirin wayata ya zo 25%, to wayan za ta shiga wani yanayi wanda ba za ta amfanu ba, babu wanda kuma zai iya amfani da ita. Ko ni kaina, nakan saka ta caji na bari ta yi caji in dai ta zo wannan ƙadamin, sabida duba da lafiyar batirin wayata. Na saka wannan abun ne, sabida na samu wayata, ah, zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali, ta yadda cajin kuma zai samu natsuwa shi kan shi batirin zai zamanto, mai inganci, ƙarfin sa ba zai na raguwa sosai ba.

Kai, kai, kai an zo gurin. Ai kuwa ɗazu ɗazun nan ma na dafa abinci, jiya ma na dafa abinci, shekaran jiya ma na dafa abinci. Gaskiya a wannan kwanaki ko da yaushe ni nakan dafa wa kaina abinci saboda babu kowa a gidanmu sai ni kaɗai. Ga kuma lokacin azumi muna cikin shi yanzu. Ah, lokacin yin sahur ni nakan ɗora abincin da zan ci haka ba, haka zalika bayan an sha ruwa ni nakan ɗora abin da zan sha ruwa da shi wato ainihin buɗe baki ke nan. Ɗazu ɗazun nan ma na gama cin abincin da na dafa. Gaskiya idan mutum wato ana nufin namiji ya iya girki ya huta wa kansa ba zai sha wata wahala ba game da rashin abincin ci musamman idan yana da aikin da zai nemo kuɗin da zai siyo abincin ya dafa. Babban matsala ita ce kawai ka kasance maras aikin yi amma muddin kana da aikin yi to ka yi ƙoƙari ka iya abinci saboda iya abinci iya da wato ainihin alfanu da kuma tasiri ga rayuwar ɗa namiji. Ko da kana da aure matarka za ta tafi unguwa ko za ta tafi balaguro ko ganin gida. Kafin ta dawo kakan iya wasu sun bulolinka a gida musamman abin da ya shafa abinci ba sai ka jira ba ko wata ta zo ta yi maka ko kuma ka je waje ka siya. Kai da kanka za ka iya girka kayanka, ka zauna ka zankaɗa abincinka daidai yadda kake so.